Gaskiya kayan aikin da muke aiki da su suna da yawa gaskiya. So irin kayan aikin da nake aiki da su, irin, da shike ni mawaƙi ne. Irin kayan aiki da nake aiki da su irin su mic, ah ina aiki da kwamfuta ma, ina aiki da kayan aiki da yawa dai gaskiya. So mic ina amfani da shi wajen tace murya ne. To yana tace muryan mutum da sauransu.

Eh, ni gaskiya kafin nan in yanke shawara bama iya aiki ba. A abu, kafin nan in yanke shawara sai na yi tunani. Sai na tuna abin da zai biyo baya, menene ya kamata na yi, sai na shawarci kaina dai me ya kamata nayi. So gaskiya haka nake. Mafi yawanci, mafi akasarin lokaci nakan shawarci kaina ko ma ba kaina ba zan shawarci mutane da yawa, in ce musu ya suke ganin abin in nayi kaza, ya suke ganin me zan-- kawai dai don in kafin nan nayi sai na-- sai kafin na yanke shawara abu gaskiya sai na, eh, samu na fito da wasu tsare-tsare. In fito da tsare-tsare ɗaya zuwa biyu in yi tunani in wannan hanya ta toshe. So gaskiya ya kamata in fito da wani hanya. To mafi akasarin lokaci, da yawa lokaci nakan zauna nayi tunani. So haka nake yanke shawara kafin nan awurin aiki sai na zauna nayi tunani gaskiya sosai.

Gaskiya kujerunmu suna da daɗi. Dan kujerun yana nan da faɗi, yana da tsawo kuma yana da laushi. So a daidai lokacin da ka ji kujeru masu laushi suna da laushi, ka a yi kujerun suna da daɗi sosai sosai. Gaskiya ina jin daɗin zama a wannan kujeru in yi aikace aikace da nake kullum. To kujerunmu na da daɗi. Na ofis nawa ne da kuma na falo ɗin da nake zama. To gaskiya duka suna da laushi, suna da daɗi. Abin da ya fi burge ni da shi ma yanayin laushin kujeru shine abin da ya fi burge ni da shi sosai sosai. Kujerun na da laushi ga tsayi, ya tsayi. Ka ga za ka iya rage wa kuma ka ƙara. Yana da advantage sosai. To gaskiya suna da daɗi sosai. Kuma ina jin daɗin aiki da, da wa'yannan kujeru. Ko kallo ne ma nake yi ina jin daɗi dan kujerun na da laushi sosai.

Eh, ba iya ma ma fita ma ko manufa muke da shi wata wata ba. Yawancin abubuwan da muke yi, ko tsare-tsare ko shawarwari a wajen aiki ko abubuwa dai da yawa, gaskiya muna samun lokaci muyi maganganu, muyi magana. Sabida da abu ne wanda ya shafi aikin mu kuma da shawarwari ne mukan taimaki inda muke aiki da mun zauna mun yi meeting da sauransu. So abin da muka fi yi kenan gaskiya, abin da muka fi yi kenan. So muna yadda manufa na yake yi haka ne muna samun muyi tunani, muyi maganganu da ƴan'uwan mu, da abokan arziƙi da abokanen mu da abokan aiki. Gaskiya ina da manufa na wata wata sosai sosai. Ba ɗaya ma ba biyu ba, ba uku ba. So abin suna da yawa ne kawai gaskiya. Manufofi na suna da yewa, ina da su sosai sosai. Muna.

Gaskiya ina tafiyan nisa da ƙafa. Ko yau ma, ko yau dinnan ina tafi-- nayi tafiyan nisa da ƙafa sosai, sosai. Nayi tafiya sosai. Ko yau dinnan ma, dan nayi tafiya ne daga unguwoyi kusan biyar da ƙafa. Na tafi daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa, daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa. Na tafi amma na sha wahala gaskiya. Ƙafana yanzu yana tambaya na dan ciwo yake mun sosai, sosai. Na gaji kuma. Ga bacci amma kuma gaskiya tafiyan da nayi tausaya hankali. Nayi bac-- na sha wahala sosai gaskiya. Amma dai komi nufi na Allah baya da zakayi. So nayi tafiya sosai, sosai. Na-- ina tafiya, yin tafiya mai nisa a sati inayi shi sau uku hakan nan. Sau uku ina tafiya mai nisa sabida ina ɗan hutawa irin kwana huɗu hakan nan ko kasa da haka ko kuma fiye da haka. Wani lokacin ma a sati ina zuwa ina tafiya mai nisa sau biyu ne kawai.

Gaskiya, bukukuwa. Ko nace biki dai da na fi so, gaskiya zan ce irin bikin kauyawa. Bikin kauyawa gaskiya yana da daɗi. Dan duk a daidai lokaci duk inda naje in dai ana bikin kauyawa ina jin daɗi. Sabila dame ana nuna wa mutanen cikin gari irin, eh, ɗabi'un mutanen ƙauye da sauransu dai. Gaskiya yana mun, yana burge ni sosai matuƙa. Bayan shi zan iya ce kuma bikin yare irin na Fulani, a'a, mun maye ne ko kuma wani yare ne. So bikin irin kayan yare da sauransu nan gaskiya shi ma yana matuƙar burge ni kuma ina jin daɗi sosai sosai wallahi. So irin kalan biki dai-dai yake burge ni an tambaye ni, zan ce na farko dai kauyawa dinnan. Dan gaskiya in a matakala ne yana kafa na ƙarshe. Sauran bukukuwan suna na ƙasa gaskiya. Dan na fi son bikin kauyawa. Dan yanayin, al'adu da na gargajiya da ake tunawa da mijiyar da mutanen ƙauye suke zama. A'a, to haka ne. Yanayin kayansu da sauransu.